Gaskiya ina son kallon wata da daddare sosai, sosai. Ni mutum ne mai son kallon sararin samaniya kuma nakan iya gane, eh, bambancin taurari da kuma duniyoyi a sararin samaniya. Gaskiya ina son kallon wata da daddare da kuma taurari. Ni mutum ne gaskiya wadda yake son abubuwan irin sararin samaniya. To ina son abubuwan sama, jannati da sauransu. Dai gaskiya ne ina kallon wata dare da dare sosai, sosai gaskiya ina kalla.

Eh to ban fiye karatu kafin in kwana ba amma wani lokaci ina karatu kafin in kwana. Yanzu haka ma ina karatu. In na samu lokaci ne nake yin karatu amma ban fiye yi sosai sosai ba amma ina karatu kafin kwana. Dan in nayi karatun na kwana abun zai zauna a kwakwalwa na amma kuma wani lokaci bana yi. Amma kuma in nayi na fi jin daɗi gaskiya sabida abun da na karanta yana nan a kwakwalwa na. Bazan manta shi da wuri ba. Amma in ban karanta ba gaskiya sai na tashi daga kwanan ko na tashi daga bacci gaskiya yana mun wahalan kamawa. Shi yasa nakan gaskiya nakan yi karatun kafin nan in kwana dan sabida in tuna da wuri zan yi abu zan tuna shi ko ina aiki ne gaskiya ina tune, tune da karatun da na yi. So gaskiya ina, ina karatu sosai sosai gaskiya ina karatu amma kuma ban cika ba gaskiya ina karatu sosai gaskiya. Allah dai Ubangiji ya taimaka wa mutum amma dai karatun dai karatu kam muna yi sosai kafin kwana.

Kai gaskiya muna taro sosai sosai a mako gaskiya muna yin taro sosai ya danganta da irin abubuwan da muke bukata ko ince in dai taron kasuwanci ne muna yi su biyu a sati in kuma taron irin ƙungiyar ƙwallon ƙafanmu ko kuma ƙungiyar makaranta ko kuma wani abu dai na daban gaskiya muna yin shi sau ɗaya ko sau biyu a wata. Amma dai taron, eh, taron kasuwanci nan muka fi yi gaskiya sosai saboda shi kasuwanci muna buƙatar tunani da lokaci da kuma, eh, tunani dai da kuma lokaci da zamu samu muna magana, tattaunawa da juna da sanin abubuwan da ya kamata da shike shi kasuwanci ne gaskiya. Ina ga taron mako da muke yi gaskiya yana da amfani sosai, yana ƙara mana tunani da sauran abubuwa dai gaskiya sosai sosai kuma yana da kyau gaskiya. Ina ƙara jajjadawa ƴan uwa na da kuma bukannan aiki na akan taron aiki yana da matuƙar mahimmanci sosai sosai. Ta shi ko su sa shi a gaban su sosai gaskiya.

Gaskiya ina tafiya da sauri sosai sosai. Saurina har abokanaye na basa son tafiya dani, sabida kawai in muna tafiya na iya yin sauri sosai gaskiya. Ina tafiya da sauri sosai sosai. Nakan yi tafiya sosai, tafiya mai nisa gaskiya. Tafiya da sauri yana da daɗi, yana da amfani kuma. Amma wani lokacin bai da amfani. Amma ni a ganina kaman tafiya da sauri yana da amfani sosai. In ina buƙata in wani abu hakan nan to gaskiya ina tafiya da sauri sosai. Inje in dawo. Tafiya da sauri yana da amfani. Ina tafiya da sauri sosai kuma ina jin daɗi haka gaskiya sosai sosai. In an aike ni ina-- in ana buƙatan abu, za'a aika a gida ko wani abu, za ka ga ni za'a aika sabida an san kalan, yawan tafiya da nike yi sosai. Kuma, na iya yin sauri sosai gaskiya. Shi ya sa abun yake burge ni, nake jin daɗi sosai sosai gaskiya. Ina tafiya da sauri. Eh, hakikanin gaskiya ina tafiya da sauri.

Gaskiya sau dayawa ina karban ƙira a wajen aiki sosai. Ina karban ƙira sosai da shike aikin, aikin kasuwanci ne. In mutum yana bukatan abu za ka ga yana ƙira na. To gaskiya ina karban ƙira. A wurin, a wurin mutane da yawa da shike na sa numberna, na sa number kasuwancin mu kuma nine nake kan layin kasuwancin. A kowane lokaci in an ƙira ni za a same ni. Kuma gaskiya ina jin daɗin haka kuma ya kamata. Kuma da yanayin dai yadda ake ƙira da sauran abubuwan gaskiya ina jin daɗin haka. Kuma ina fatan mutum ya samu ya ci gaba da kasuwancin a haka kuma Allah ya taimake mutum ya samu, eh, ya bunƙasa kasuwancin da kuma Allah ya kawo sabbin wanda za su dinga zuwa suna, suna, suna sayan kayayyakinmu da sauran su gaskiya karban aiki, karban ƙira ina yi gaskiya sosai, sosai. A kalla a rana ina karban ƙiran mutane sama da goma gaskiya. A kalla kowane rana gaskiya. Wanin bai kai goma ba kan, amma mafi yawanci yana fin goma gaskiya. In bai kai goma ba to wanda bai kai goma ba shine kaɗan.

Bana kunna tsaron bature, gaskiya bana yi gaskiya. Ni mutum ne da yake da, zan iya cewa, eh, ni mutum ne wanda yake da tunani sosai gaskiya. Ni, bana kunna tsaron bature. Bana kunnawa gaskiya bature, bana kunnawa. Ni irin mutum ne da bai damu da yin abubuwa ba ko ban damu da sha'anin abubuwan mutane ko wasu abubuwa ba gaskiya. Amma dai in an tambaye ni ina kunna tsaron bature, bature gaskiya bana turawa. Bana kunnawa, bana yi gaskiya. Ko kaɗan. Hakikanin gaskiya kenan. An tambaye ni to gaskiyar maganan kenan yadda, yadda na faɗa bana kunnawa. To bana kunnawa ko kaɗan. Kuma bani da shi ne ma asali, asali. Ko da ina da shi ma bazan kunna ba gaskiya. Bazan ma kunna ba don ni a wurina kan. Bai min ba to. Amma in an ba ni ƙyauta, zan kunna, har gangan zan kunna.

Gaskiya ina yawaita duba saƙonnin aikina sosai sosai gaskiya ina dubawa saboda da saƙonnin aiki muhimman abubuwa ne, muhimman saƙo ne wadda mutum ace bai kamata ace tunda saƙonnin aiki bai kamata ace ka ƙaurace mashi ko kuma baka duba ba. Gaskiya ina duba saƙonnin aikina, ina dubawa. Idan saƙon ya danganci ƙarin ci karin cigaba ne ko kuma akwai abun da ya kamata in ba da shawara ne ko kuma ayi abu ƙaza gaskiya ina dubawa kuma ina bayarwa dai dai gwargwado yadda Allah ya bayar ko ya ce, eh yadda Allah ya dai ya nufa. Amma gaskiya ina duba saƙonnin aiki gaskiya ina dubawa ina sa jiki don yadda na fada muku in, eh ina dai dubawa gaskiya ina dubawa ina samun lokaci ina dubawa. Ko ban da lokaci ma dole in duba gaskiya tunda saƙonnin wurin aikina ne da sauransu.

Gaskiya, in ka tambaye ni ina jin tsoron ƙwari, gaskiya ni bana jin tsoron ƙwari, bana jin tsoron ƙwari ko kaɗan gaskiya. Amma akwai abubuwan da ne asali asali bana so, bana son ƙwarin. Bare ma in ji tsoron su bana so su. Gaskiya in na ji tsoron ƙwari ka yi akwai damuwa. Ko ya ce akwai abun da yake damuna ko kuma wani ba, amma gaskiya bana jin tsoron ƙwari ko kaɗan gaskiya. Amma wani lokacin saboda ko abinci ko wani abu haka nan ina ban so amfani da wani abinci ko wani abu haka saboda ƙwari. Amma ƙwari banci ka tsoro ba ya danganta da wani kalan ƙwaro ne ko kuma wuyayyen ƙwaron yake. Me ni ne amfani shi da sauransu dai ya danganta. Sai na san ƙwaron kafin na ji tsoron shi. In yana da hatsari sosai ko kuma yana da wani abu gaskiya dole na ji tsoron wannan ƙwaron. In kuma bai da shi gaskiya to ni ina tunanin bana jin tsoro.

Gaskiya yadda muke tafiya wuraren ne ya danganta da wuri da muke tafiya, yadda mu muke tafiya ya danganta da inda zanje. Ina tafiya a kan kafa in wuri ne kusa kusa, ina tafiya a kan mashin, mashin taya biyu. In wurin, in wurin babu hanya mai kyau kenan shiyasa yadda nace ya danganta ko kuma ina tafiya da keke nape in kuma mota da muke dashi a gidan mu bamai ko kuma mutane babu a gida. Ina tafiya da mota in kuma don tafine tare da ni da ɗan uwana da kuma mahaifiyata da sauransu. Ina tafiya a, a wannan a jirgin sama in wurin yanada nisa sosai. In tafiyar motan bazata iya yiwuwa ba ko kuma tafiyar jirgin ƙasa bazai yiwu ba to gaskiya a nanne nake tafiya da jirgi. Amma kuma gaskiya yadda muke tafiya da wurare yadda na faɗa ya danganta ne. Shiyasa amma in wuri mai kusane baida nisa gaskiya ko a ƙafana ina tafiya. Dan ni mutum ne bawai mai son jikinsa ba sosai. Ban cika kawai duk abinda dai zai ɗan ƙara mun lafiya gaskiya inaso. Haka nake tafiya wurare.

Gaskiya abin da nake da ragowar abinci shine yawanci in ba wa mabuƙata, wato almajirai masu buƙata wanda suke zuwa suyi bara. Gaskiya abin da nake yana in basu ina ci abinci ya ishe ni. Wani ko bai ishe ni ba ma ina sadakarwa in bayar. So haka nake yi da ragowar abinci. Kyautar da shi nake mafi yawanci kyautar da abincin nake yi. Dan abinci a gidanmu a wadace ne akwai sosai sosai gaskiya. Kuma ina jin daɗin haka ina alfahari. Alhamdulillah muna samun isasshen abinci, abinci, abin sha, tufafi, sutura gaskiya. Abin da nake da ragowar abinci kena in kyautar in ba wa mabuƙaci wanda yake buƙata. A daidai lokacin da shi yake bukata gaskiya ina, ina, ina, ina sadaukarwa ina bayarwa kyauta ne. Ina bayarwa kyauta ne. Ina ba wa mutane kyauta. In yi sadakan shi ne. Wanda na gaifi ni buƙata gaskiya ina ba shi abinci. In ba shi da ruwa ma da muhalli ya samu.

Gaskiya na fi son in zauna a wani lokacin. Wani lokacin kuma na fi son in tsaya. Ya danganta da dai yanayin yadda nake ji. In dai ina ji a gajiye, ina jin jikina a gajiye gaskiya na fi so in samu wuri in zauna. Amma in kuma ban gaji ba gaskiya na fi son in tsaya don zaman na wani lokaci ina gajiya da shi. Ban jin daɗin zama amma gaskiya ya-yadda nake faɗa ya danganta ne in na, na gaji especially in na buga ƙwallo. Mafi yawanci, mafi ala kullum da shike kullum ni mutum ne mai son ƙwallon ƙafa. Kullum in na buga ball ina gajiya sosai, sosai. So gaskiya in dai na buga ƙwallon gaskiya ina, ina fi son in zauna amma in kuma ban buga ƙwallo ba, in ban gaji ba gaskiya na fi son in tsaya don na fi samun ƙarsashi da kuma jin daɗi a tsayuwa. Amma dai in na gaji kan gaskiya babu abun da ma zai sa ni ban zauna ba don zama ya fi mun alkhairi. Ya fi mun komi da komi don zan samu in huta waraina, in ji daɗin kaina. Amma kuma in, in, in na, in na tsaya ɗin nan fa zan ji shi har cikin gwiwana da kuma cinyana da sauransu.

Gaskiya matashi da matashin da nake amfani da su gaskiya suna da yawa gaskiya suna da yawa. Ni mutum ne na farko nima matashi ne. So matashin da nake amfani da su suna dewa suna, suna dewa. Dan ni mutum ne wanda zai iya shiga cikin matasan, tattauna da su in san mene damuwarsu, in san me matsalar su, in san menene gaskiya. Ni mutum ne irin wanda mutane ke so, mutane ke irin bukata a kowane yanayi, a kowane gaskiya. Ni mutum ne ba zan dai cika yaba kaina ba amma dai gaskiya ina da abubuwan da mutane suke so sosai gaskiya. Kuma ina jin daɗin haka. Mutane na son magana na sosai kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Kuma dai dai lokacin da in mutane suna son maganinka gaskiya gara ka, martaba su ka daraja su dan mutane abin so ne, abin alfahari ne. Kuma gaskiya ina dai alfahari da kaina. Kuma ina alfahari da yanayin yadda nake zama da zamantakewa da mutane, da na yanayin yadda mutane suke son magana na gaskiya. Ina jin daɗin haka sosai.

Gaskiya na iya tuƙin mota sosai sosai. In za mu yi tafiya mu je wani gari ko mu je wani wuri mai nisa, koma ba wani gari ba, in dai ana so a fita da mota a gidanmu gaskiya ni nake tuƙawa. Na iya tuƙi sosai. Amma mamana ba ta son ta shiga motar da nake tuƙawa sabida gudu da nake a kan hanya. Dan ni ba na ragarwa gaskiya, ɗaukan mota da gudu na keyi a kan titi gaskiya. Ba na so ina tafiya a hankali, gara in matsa motar ina tafiya da shi sosai sosai. Ina tuƙi, ina gudu. In na zo wuri kawai sai dai a kalla baya na gaskiya. Ina tuƙi sosai, na iya tuƙa mota kuma ina jin daɗin haka. Yanayin yanda nake tuƙa mota ya zama kamar ya zance ne. Mota gaskiya, abin gaskiya yana da daɗi. In nilna tuƙawa ina tare da, ina cikin abokanaye na ko kuma ina tare da abokanaye na nake tuƙawa, gaskiya yanayin daban ne gaskiya. Na iya tuƙa mota gaskiya. Mutane da yawa sun yaba. Kuma na iya kamar zane ko kuma wasa da mota. Wasannin duka na iya, ina yi sosai kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Kuma ina alfahari da yanayin yadlnda nake tuƙawa kuma yanayin yanda mutane suke yaba mini. Gaskiya ba abu, ba ƙaramin abu bane ka samu mutanen da zasu yabe ka a yanayin abubuwan da kake yi da sauransu in ba ƙyashi ba amma gaskiya ba wanda yake min ƙyashi ko wani abu hakan nan. Ban sani ba kan. Amma kuma gaskiya yanayin yanda nake tuƙin mota mutane na so, kuma suna yaba yanayin yanda nake tuƙa mota, yanayin yanda nake taka mota, yanayin yanda nake abubuwa da mota sosai sosai. In za mu yi tafiya a cikin gari gaskiya ina tuƙi da ƙarfi sosai. In za mu fita bayan gari, za mu yi tafiya ko mu je wani wuri mai nisa gaskiya ina taka mota. Yanayin taka mota da nake a cikin gari da yanayin yanda nake takawa a wajen gari yana da banbanci. Dan yanayin yadlnda nake takawa a wajen gari kawai ina so in ace tafiyar bai wuce mutane suna ce awanni, awa ɗaya, awa, awa biyu, awa uku ba. To na fi son in ce in awa biyu ne, in isa awa ɗaya. In awa uku ne, in isa awa ɗaya da rabi. Kawai dai in isa a rabin yanda mutane suke faɗa. In awa ɗaya ne, in isa minti talatin. Haka nake so kuma haka nake sawa a zuciya na kuma haka yawanci nake sawa a raina gaskiya. Indai ina tuƙan mota kawai in yi gaba a kowane lokaci in zama ni ne na farko ko na isa guri da wuri shine kawai babban damuwana kuma babban buri na a kowane lokaci kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Kuma yanayin yanda mutane in suka shiga mota na su ke jin daɗi da irin ƙamshi da kuma, eh, mabushin sanyi da yake bayarwa gaskiya mutane suna yabon mota na da ni ɗin. Duka suna jin daɗin haka kuma ba ƙaramin daɗi nake ji ba gaskiya. In mutum ya yaba ni ko ya, ko in ce ya yaba abin da nake da shi ko wani abu hakan nan, gaskiya ba ƙaramin daɗi nake ji ba gaskiya. Ina jin daɗi sosai sosai. Ina tuƙin mota sosai kuma ina jin daɗin yanayin yadda nake tukawa. Ina jin daɗi gaskiya. Ba yanayi ko magana da zan iya misalta yanayin jin daɗin da nake ciki ko kuma in ce ga yanayin yanda nake abu gaskiya ina jin daɗin tuƙin mota da nake yi sosai sosai gaskiya ina jin daɗi. Yanayin yanda nake tuƙa mota, in taka wani lokacin ma gudun da nake yi ni karan kai na ina mamaki in ce, "Ah!, ni nake irin wannan gudun?" Abin yana ban mamaki sabida gaskiya wani lokacin in na ɗauki mota, in na ce zan tafi inyi tuƙi, tuƙin minti talatin wato in irin tuƙin minti awa ɗaya yanda mutane yake yi a wurinsu, to ni minti talatin na ji abin yana ban mamaki. In ce ni nake yin haka, ni nayi haka? Gaskiya yana, ina jin daɗi gaskiya sosai sosai. Abin irin ina jin daɗi gaskiya. Yana burge ni gaskiya. Yanayin in mutum ya yaba abinda ka yi da sauransu gaskiya ina jin daɗin haka sosai sosai.

Gaskiya, gaskiya babban abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki, gaskiya ba zan ɓoye ba abin da yake bani ƙwarin gwiwa in ina aiki inji kaman ina aiki ko inji kaman ina so in yi aiki gaskiya abin da yake bani ƙwarin gwiwa in ga mutanen da nake aiki da su ace suna so su yi aikin. Sun ba da ransu, sun ba da rayuwansu, suna so su yi abu ya zama yayi kyau sosai. Gaskiya abunda yake ƙaramun ƙwarin gwiwa in ji ina san nayi abu kenan. Mutanen da nima nake aiki da su ko muke aiki tare suma sun nuna yanayin abun ya dame su. Su yi abu tsakanin su da Allah gaskiya abun yana ƙara mun ƙwarin gwiwa kuma hargan Allah ina jin daɗi. Yadda mutum in zai sa jiki ya yi abun da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata. Gaskiya ba ƙaramin ni'ima bane, ba karamin abun jindaɗi bane don ƙwarin gwiwa yanayin yadda mutum zaka samu in zai baka ƙwarin gwiwa ko ya maka magana. Ni in mutum ma ya zaunar da ni yake mun magana, yake mun nasiha, yake bani shawarwari, yake ce mun ga yadda yayi, ga yadda yayi kaza, ga yadda yayi kaza, gaskiya in ya min maganganu ina ƙarajin ƙwarin gwiwa akan zan iya abu ko da ina faɗawa zuciyata ba ran iya ba amma in mutum ya zaunar da ni ya ce mun wane ka za a yi, wane ka za a yi, wane ka za a yi to ni in na tuna na ce to tunda shi wancan ya iya yi to meyasa ni karan kaina ba zan iya ba me sa ni ba zan iya ba? Tun da wani an ya yi ai ni ma karan kaina zan iya yi. To abin da yake ƙara bani ƙwarin gwiwa kenan. Ni in ga wani ya yi, in wani ya yi sai in ji azuciya na to tun da shi wannan ba kowa bane shi ma ya iya yi ai ni ma ya kamata in yi. Shi ma yana bani ƙwarin gwiwa in ga wani ya yi abu ni ma sai in tuna kaina in ce ni ma zan iya yin wannan abu. Kuma yanayi na fi son in ga in dai ina aiki in ga mutane yanayin yadda su ma suka sa aransu yadda na sa araina inji in kwana da abu a cikin zuciyata in ga haka su ma suka kwana da shi suka tashi da shi. In ga lokacin da na zo da wuri in ga mutanen sun ba wa abun mahimmanci, sun ba wa abin da nake ji da shi sun ba shi daraja gaskiya yana ƙara mun ƙwarin gwiwa kuma ina jin daɗin haka ina jin matukar daɗi sosai. Don ba irin daɗi ko in ji farin ciki kamar eh mutum ka samu yana baka ƙwarin gwiwa ko in ce abin da yake yake ƙara maka kamar nishaɗi ko kuma yana ƙara maka jin daɗi da irin natsuwa. Gaskiya in mutum suna abin da nake so gaskiya ina jin daɗi. Ina jin daɗi matuka kuma shawara da nake ƙara ba wa mutane shine a kan ƙwarin gwiwa da in za muyi abu gara mu haɗu muyi abu mai kyau. Mu bawa juna dama, mu bawa juna haɗin kai, mu bawa juna shawarwari. Abun da yake ƙara bani ƙwarin gwiwa kuma shawara in mutum ya ban shawara gaskiya yawanci sai na yi nazari kuma ina neman shawaran mutane sosai. Danyi nazari akan shawarar da wannan ya ba ni, in ga gaskiya eh, shawaran nan yakamata na bi eh ko a'a haka nakeyi sai nayi tunani akan abu kafinnan na zo na fara yi sai na yi tunani in zan yi kaza dole sai na zauna na yi tunani a kai. Kuma abin da ya kamata nayi a lokacin da ya kamata nayi menene don lokaci baya jira kai zaka jira lokaci. Gara zan zauna in jira lokaci in yi abun da ya dace tun kan lokacin ma ya zo na riga da na shirya na san me zan yi. In lokacin ya zo kawai zan shirya kaina ne, in shirya jama'ana kuma in ƙara bawa kaina ƙwarin gwiwa in yi tunani in yi addu'o'i da sauransu. Gaskiya abun da yake bani kenan, abun da yake ƙara mun ƙwarin gwiwa kuma yake ƙara bani ƙwarin gwiwa kuma inji na natsu da abu kenan gaskiya abubuwan da suke ƙara bani ƙwarin gwiwa kuma nake yadda da kaina kuma nake jin daɗin kaina akan wasu abubuwa kenan.